Yaya ake bikin a da dakuma yaya akeyi yanzu? Bukukkuwa da akeyi ada yanada bambanci da bukukuwan da akeyi a yanzu. Da bukukuwan da ake ada kawai da zaran anyi ɗaurin aure sai a danyi walima. Amma yanzu biki za ka ga za a yi sai yakasance anayin shagulgula da dama kamar irinsu dinner da reception. Da fulani day, Arab day, Hausa day, abubuwa dai da dama.

Ku gaya mana game da zuwa ƙauyenku. Game da zuwa ƙauyen mu, mukan hau mota daga mun hau mota mun kai tasha muka ƙara hawa wani mota sai mu hau kwale-kwale sai muje ƙauyen mu. Kuma ƙauyen mu ana yawan yin noma da kiwo.

Ku gaya mana game da gurasa da irin waina. Ita dai gurasa gasa ta ake yi, kuma gurasa tana da daɗi. Sannan kuma ita waina abar so ce. Sannan waina ana cinta da miya sannan kuma waina ita ma tana da daɗi sosai.

Waɗanne alamomi ne mutanen unguwarku suke amfani da su wajen nuna wuri? Alamomin da unguwarmu suke amfani da shi wajen nuna wuri shine alama ta abin da ake kira sign board, wanda za'a rubuta sunan layi ko kuma sunan titi, a haɗa shi da sunan matum. Wajen da duk sanda ka zo za ka gane alamomi.